Assalamu alaikum wa rahmatullah. A hakikanin gaskiya, dangantaka na da maigidana kuma shugaban aikina wani abu ne na musamman mai girma saboda akwai girmamawa na musamman. Akwai kyautatawa da yake mana, yana taimakomu sosai gaskiya. Duk lokacin da muka faɗa cikin matsala, shi ne zama kamar ubanmu. Shi ne kamar komonmu. Shi ma duk wani abin da muke yi, shi ne jagoranmu. Duk wani abin da muke nema, shi ne mai share mana hawaye. Idan matsalar mu ta taso, yana tausaya mana, ya shige mana gaba. Sa'an nan idan wata matsala ta taso kamar da na yi magana, shi zamu nema. Ba mu, ba mu da wanda ya kai shi a gurin mu ma gaba ɗaya. Domin akwai kyautatawa da yake mana kuma koyi ne mai kyau samun shugaba irinsa gaskiya yana da matuƙar wahala. Domin in ka duba wannan ƙarnin da muke ciki, shugabanta wani abu ne mai girma wanda ke da wahala. Mutum a ce yana shugabantar mutane. Sa'an nan, biyayyar da muke yi mai shi ne ya sa kyautatawar da yake yi gare mu. Shi ya sa muke ƙara yin biyayya gare shi kuma yana jin daɗin haka. Sannan mu ma muna cin amfanin wannan taimakon da yake yi mana gaskiyar magana. To, shi wani irin mutum ne wanda samun irinsa akwai wahala. Sannan taimakawa da yake yi mana ba ma mu wanda muke karkashin aikinsa ba ma. Wasu mutane da ban ma inda yake taimaka masu ba ƙaramin jajircewa yake yi ba. Musamman mu wa da muke aiki tare da shi, muna kuma koyi da irin ɗabi'unsa, da yanayin abubuwan da yake koyar da mu, da abubuwan da yake nuna mana, ayyuka ya koyar da mu sana'a mun koya. Sa'an nan a cikaken gaskiya muna amfanar wannan domin samun rashinsa a rayuwa ba ƙaramin faɗuwa ba ce. Yanzu kam mun same shi kam muna iya samun nasara sosai daga gare shi. Muna kuma da fari da samunsa. Shi ɗan wani mutum ne na musamman a gurinmu. Mun ɗauke shi tamkar mahaifi ne. Sannan shi wani lokaci ya ɗauka mu irin abokai nema nasa. Ya ɗauke mu ƙannayensa, 'ya'yansa kuma abokansa. Da mu yake yin shawara. Duk wata matsala inda ta taso sai kira mu taya za a warware wannan matsalolin a samu mafita da kuma ci gaban ma'aikatarmu. To a cikaken gaskiya dangantakar mu da shi gaskiya yana da ƙarfi sosai gaskiya. Alaƙa ce mai ƙarfi wanda mun zamanto irin dangi ne kawai kamar jini ɗaya ne. Anma bar maganan cewa wani aiki ake yi domin yana taimakawa rayuwar mu sosai. Sannan mu kuma muna ba da gudumowa inda zamu samu ci gabar wannan ma'aikatarta mu gaskiyar magana. Domin girmamawa ba ma wani da ban ba abu mai gidanka wanda yake shugabantanka dole yana bukatar wani girma na musamman. Kai a matsayin wanda kake ƙasa da shi sannan shi kuma wanda yake zama da kai adalci. To mukan abin da muke nema adalci ne. Kuma yayi mana adalci. Mu kuma muna yi mai biyayya inda ya kamata. A matsayina musulmi dole wannan girmamawar dai mai biyayya saboda ya kyautata mana, ya taimaka mana, ya inganta rayuwar mu ta musamman. Na gode.

To, gaskiya wannan tambayar da ta zo min irin abin da nake so ne sosai. Saboda gaskiya ina son na ci abinci mai yaji sosai da gaske. Saboda shi yaji wani abu ce wadda in na sami aka same shi cikin abinci ana samun ɗanɗano yana ƙara wa abinci ɗanɗano mai daɗi. Wanda idan kana cin sa kana samun natsuwa dai kamar ni. In ina cin abinci mai yaji, gaskiya bana iya cin ma abinci babu yaji a ciki sosai. Dagaske domin yaji tana bani taste din wannan abincin ko da ban yi niyan ci ba. In naga wannan yajin yana bani sha'awa in ci. Domin in na ci babu yajin nan ana iya samun matsala sosai gaskiya.

To a gaskiya abin da nake lokacin da na kamu da mura, gaskiya abu na farko da nake fara yi ina iya fara zuwa asibiti, in nemi magani domin na sha domin yana ne mar waraka. Domin barin mura a wannan lokacin yana iya ban kasala sosai gaskiya domin yana wahalatar da ni sosai. Gaskiya daga lokacin da mura ya kama ni bana wasa da shi ina ƙoƙarin neman magani ne wanda zan samu wa kaina domin waraka. Duka abin da ya da man gaskiyar magana ina ƙoƙari in ga samun sauki akan mura domin yana iya haifar mun da wasu abubuwa da yawa. Bayan kasalan da nake ji yana samun mun da wasu abubuwa da dama wanda ma ni ban ma iya yin magana a kansu ba. Domin daga wannan muran in ya kama ni yana haifar mun da wani ciwon kai, kasalan jiki. Shi yasa bana wasa da shi ina ƙoƙarin zuwa ina neman magani na sha. Kuma in sha Allahu idan na sha wannan maganin ina samun waraka sosai ba kaɗan ba. Shi ne iya abin da nake iya yi ke nan lokacin da mura ya kama ni.

Kwarai ma dagaske yana sanyya hula. Wannan al'ada ce ta mu na Hausawa. Hula ina ɗaya daga cikin kamala ba ma Hausan kawai ba. Addini ya wajabta mana cewa matsayina na musulmi dole sai na yi amfani da hula kamar ni. Kamar agun wani kan ba zai iya cewa dole bane amma aguna. Wajibi ne ina amfani da hula saboda yana ɗaya daga cikin kamala ta ɗan Hausawa kuma ɗan Musulmi. Tabbacin haka shi ne ya sa mutum baya wasa da al'adarsa ko baya wasa da addininsa. Hula wata aba ce wadda take samarwa mutum girma, martaba da wani ƙima a idon mutane da yawa. Tabbas ƙwarai ina son yin hula sosai ma kuwa.

Kwarai ma kuwa, muna samun horo matuka a gun aiki domin horarce ma ta sa muka kai ga yadda muke a yanzu. Horon ne aka horar da mu har ya sa muka koyi aikin muka iya, domin ba a yi mana wasa a gurin aiki. Irin horon da maigidan yake ɓamu shine jajirce a kan koyarwar mu, iyawar mu a kan sa yake. Shi ya sa ya horar da mu har muka koyi wannan sana'ar. Domin rashin horo a wurin aiki babban babbar ƙalubale ce da ke hana mutum samun nasarar abin da yake nema. To laillai wannan horon shi yake ba wa mutum wani girma, wata dama ta musamman da zai koyi sana'ar da yake son ya koya ko da kasuwanci ne. Domin duk lokacin da bawa zai tsince kansa ba wata horo da yake samu a wurin yadda yake, wanda yake yin sana'a. Tabbas abin da zai koya a wannan wurin bai da wata inganci ba kuma abin da zai iya amfana a cikin wannan wurin. Amma wannan horon da ake yi ma ba wai don ba a san ka ba ne ko ba a kaunar ka. Ana yi ma hakan ne saboda tsintsar kulawa da ake son ka koyi wannan sana'ar. Shi kuma maigidan ka yana iya yin alfahari da kai daga lokacin da ya horar da kai ka samu wannan horon har ka zama gwani. Ba za ka taɓa zama gwani ba dole sai da wannan horon. Wannan shi ne idan aka ƙi ma horo don soyayya to bayan da za a ce ka koyi wata sana'a yanda kake so, ba za ka taɓa zama gwani a wannan fannin ba. Gaskiyar magana. To dole sai ka mai da hankali an horar da kai ka kuma yi haƙuri sannan za ka samu nasarar abin da kake nema.

Gaskiya, yadda nake amfani da wayata bai da adadi gaskiya. Domin gaba ɗaya rayuwata ita ce wayata. Wuni nake da wayata in ka ga na ajiye wayata gaskiya kwanciya zan yi ko na yi bacci shine nake rabuwa da waya. Amma kusan kullum awa ashirin da huɗu ɗinnan da wayata hannuna ita ce nake yin komai da ita. Kasuwanci na ma da ita nake amfani, karatu, koyon wani abu gaskiya da ita nake yi. To gaskiya ban da adadin amfani da waya da nake yi, kusan kullum idan ita nake yi rayuwata bana rabuwa da waya. Ɓarin ya kai sheji ba kusan awa ashirin da huɗu da waya nake amfani. In na rabu da wayata bacci ne amma muddin idona biyu ta wayata hannuna domin bana rabuwa da ita ko da yaushe a kusan kowane lokaci a tare muke da ita gaskiya.

Eh, gaskiya ina koyan ba ma wata yare ba. Ina koyan yaruka ma da dama. Daga ciki akwai yaren Yarbanci ina koyansa. Anan kuma inda muke akwai wasu yare da na zauna wurare daban daban wanda nake koya. Kuma na girgire yin hakan ne saboda amfana. Yana yin zaman da nake yi a wannan wuraren shiyasa nake koyan wannan yarukan. Gaskiyar magana, to gaskiya ina koyan wata yare. Da yawa ma baya yare ɗaya ba ne, yaruka ma da dama ina koyansu sosai.

Gaskiya wurin aikin mu ba wata matsala a ciki gaskiya bayan zaman lafiya da kwancan hankalin da muke samu a wannan wurin aikin, domin ita ce nasarar mu. Komai na tafiya yanda muke so, saboda eh kula da muke bai wa sana'ar mu. Kuma mai gidan mu ya bamu kulawa sosai akan abunda ya koyar da mu. Da gaskiya wurin aikin mu komai lafiya ƙalau ne ba mu da wata matsala da ya shafi wurin sana'ar mu. Komai na tafiya mana yanda muke so ne.

To aƙalla dai gaskiya ina iya goge haƙori na sau uku wani lokaci. In aka waye gari na yi da safe, ina yi da rana, sannan idan dare ya yi kafin na kwanta na kan yi sabida bana son barin datti cikin haƙorina. Hakan ne ya sa nake iya amfani da wannan damar na yi sau uku. Gaskiya sau uku nake yi, mafi a ƙasarinsu su iya iyayin sau biyu dai amma baya kasa ƙasa da haka baya Gaza ƙasa da biyu nan amma wana fi yin sau uku nan saboda tsafta. Iya cikin addini sh koyarwa ce ta manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mutum ya ba da kulawa a kan tsafta, sannan shi haƙora wani personal wannan ne da ya kamata ace mutum ya kula da shi sosai. Abu ne wanda ya kamata ka ba shi kulawa na haka ne na kanka don kare lafiyar ka, kare kanka daga cututtukan da ya shafi haƙora, irin abubuwa da za su makale ma cikin haƙoranka, ya kare ka ka fita da wannan dattittukan kuma ka samu sauƙi wurin ciwon haƙora.

To, a gaskiya abin da na fi jin tsoro shi ne mutum. Sannan haduwa da Ubangijin da ya halicce ni. Gaskiya ina tsoron saduwa da Allah Subhanahu wa Ta'ala saboda ban san yaushe ne wannan ranar zai zo min ba. Sannan shi kanshi ɗan adam ɗum ma kuma abin tsoro ne. Ina tsoron ɗan adam sosai amma wanda na fi tsoro shi ne Allah da ya halicce ni. Shi ne abin tsoro wadda ban san taya zan riske shi ba. Wata irin aiki zan je in riske Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wane irin tafiya zan je in faɗi gabansa. Im, ƙananan tambayoyin da zai ajiye mun. Fa kama daga wahalan rayuwa. Addinin daidai na yi ko kuwa an kaucewa haka. Da ma na yi kwanciya cikin kabari, rayuwa cikin bazau duka ban san taya zan riskesu ba. Shi ne na fi tsoronsa domin ban san me yake a cikinsa ba. Shi ne masani Allah Subhanahu wa Ta'ala da ya sani, ya san kuma abin da zai fidda mu daga cikin wannan. Amma gaskiya na fi tsoron Allah. Shi ne kawai. Dan mun haɗuwa da Allah shi ne abin tsoro. Duk wata haɗuwa, ba wata abin tsoro da ya zo zai, zai zo ba zai wuce shi ba. Amma haɗuwa da Ubangijin da ya halicce, halicce ni saboda ya fi kowanne kuma wahala saboda ban san taya zan je in riske Allah ba. Ban san kuma wane irin tambaya za a yi mun. Ban san kuma wane irin amsa zan ba da ba. Shi ne kawai abin da na fi tsoro a rayuwata.

Kwarai kuwa ina son karanta litattafai sabida shi ilimi wani abu ce, abu wata aba ce mai muhimmanci a rayuwar mutum. Walau kona zamani ne, kona addininka, kowanne daga ciki yana da muhimmanci sosai da sosai ba da wasa ba. Gaskiya ina son karanta litattafai sosai saboda yana samar da wani basira, ilimi da kuma sanin wasu abubuwan da ke faruwa wadda kai ba ka sani ba. Domin yawan ta karanta litattafai yana ba da ilimi na musamman ka samu wani karatu ya samar maka kuma da natsuwa cikin rayuwarka. To tabbas ina karanta littafi sosai.

Gaskiya tabbas ina iya ba da barkwanci domin shine ma abin da na fi so kuma abin da na fi iyawa sosai. Domin ko da kallo ne zan yi na fim ɗin Hausa to na fi maida hankali in kalli fim ɗin barkwanci saboda yana sama da nishaɗi da natsuwa. Sannan du wata matsala da kake tunani ko wani high tension da zai riƙe damunka cikin zuciyarka, to gaskiya wannan barkwancin yana kawar da wannan tunani, yawan tunani, yawan zama da nazarin da bai ma kamata ba. To daga nan zami mutum na cikin wannan hali, ina ƙoƙari in yi amfani da nawa basira in samar da barkwanci a rayuwarsa. Dan dai ba hali yanzu ace na gwadane da zan iya gwadawa ko kaɗane. Kuje inda nake yayin barkwancin, yanda nake sosai ina iya amfani da muryar mutane da yawa domin yin barkwanci. Wannan shine.

Ƙwarai da gaske ina tara tsabar kuɗi saboda tanadi ne ka tara kafin matsala ta taso maka. Dole sai ka tanadi abun da za ka tari gobe da shi. Idan ba ka tara ba, zaka iya samun matsala lokacin da kake da buƙata. In ya taso kuma ace ba ka tara ba, to ana samun matsala sosai a cikin rayuwanka. To gaskiya ina tara tsabar kuɗi ba don komai ba saboda buƙatun yau da kullum da zai taso ko yau ko gobe ko yanzu ko anjima. Gaskiya ina tara tsabar kuɗi sosai ba ma kaɗan ba. Iya ƙoƙari na iya adadin abun da nake samu, yana iya cire wani abu. Ko da naira biyar ce in ajiye saboda matsalar yau da gobe. Walau nawa ne ko na mahaifan da suka haife ni, ko na 'yan uwana da ma sauransu. Yauwa, da na tabbatar da cewa akwai wata matsala za ta yi taso daga gare su ko daga gare ni. To ina yin wannan abun ne domin cimma burina da kuma nasarar rayuwata. Rashin tanadi a rayuwa babbar matsala ce sosai ba ma kaɗan ba. To nan ina amfani da wannan damar ne na isar da cewa duk wata matsala inta taso, in nayi tanadi, to za ta amfane ni. Addini ma ya nuna mana cewa muyi tanadi saboda kar matsala ta taso ace ba ka da yadda za ka yi. A madadin ka je kana yin roko, ko kana jira fadar wani ko a ƙofar wani. To ya kamata a ce duk ɗan adam ma yana yin tanadi saboda yana da muhimmanci sosai ba ma kaɗan ba. Abu ne mai girma, abu ne mai muhimmanci da ya kamata a ce bawa ya yi. Wannan shi ne gaskiyar magana. To tanadin kuɗi kan gaskiya dole sai bawa ya yi. Idan matsala ya taso, za ka iya amfani da wannan damar ka magance shi.

Gaskiya, adadin danginmu gaba ɗaya baki ɗayanmu da aka haife mu cikin yan uwana wadda muke uwa ɗaya uba ɗaya mu biyar ne. Ba mu da wani yawa sosai saboda ba irin extended ba masu girman dangi ba ne. Mu ba mu da wani yawa sosai amma idan na haɗa dangin mahaifina kuma gaskiya muna da yawa sosai ba kaɗan ba. Gaskiya akwai yawa.

Toh, a gatsya yanda muke zubar da shara. Akwai abin zubar da shara dama an ajiye shi a kusa, wanda idan aka tara shara za a ɗauka a je a zubar saboda tsaftace muhalli. Barin shara a cikin gida ko kowane iri ace ana zubar da shara yana haifar da cututtuka da dama. Daga cikinsa akwai cizon sauro, sauro ma za su na damun ku. Ba wata nutsuwa da za ku samu cikin gidanan sariya sake samun cuta sosai wanda zai haifar da ciwon da ba ka yi tunani ba. To shi zubar da shara dole sai mun tsaftace muhallinmu. Muna zubar da shara a wuri ne mai kyau. Muna da abin zubar da shara a gidanmu da muke zuwa in an zuba sharan idan ya yi yawa kuma sai a ɗauka a je a zubar da shi. Haka muke yi a kowane lokaci domin ba ma barin shara ya zauna mana a cin gida. Haka to akwai abin da muke zuba shara a cikinsa. Mun zuba ya cika ko ya yi yawa haka sai mu ɗauka a je a zubar da shi.

Tabbas ina musafaha da mutane sosai. Saboda yin musafaha da mutane yana samar da ƙauna, tausayawa da kuma girmamawa ma musamman. A matsayina na musulmi kan dama musafa a kowane lokaci idan na kalle mutum yana zuwa, nakan iya yi yana mun sallama "Assalamu alaikum", in tashi in mika mai hannu, muyi musabahan nan sosai. Ina yin musafaha sosai amma da maza. Domin yin musabaha da mata ba nawa bane a matsayina na ni musulmi saboda bai zama na kare mutuncin addinina ba. Amma musabaha kan wata sunna ce mai ƙarfi a cikin addini, domin yana ƙara ƙauna da soyayya da shakuwa a tsakanin mutane al'umma baki ɗaya. Yin musabaha yana tabbatar da zaman lafiya a tsakanin mutanen da suke zaune a wannan wurin baki ɗayansu, to tabbas ina yin musabaha sosai da mutane, sosai ma kuwa.

Kwarai ina jin kukan zakara da safe saboda gidanmu akwai kaji sosai. To daga lokacin da safiya ta yi, wani lokacin ma zakaran ne nake fara jin kukansa ya tad da ni daga bacci. Wani lokacin kuma in na tashi ne kuma sai na ji ya tashi yayi wannan caran yayi kuka. To wannan yana tabbatar da cewa daga jin wannan kukan na tabbatar da cewa gari ya riga da ya waye. Amma idan na riga shi tashiwa sannan yayi, na tabbatar cewa yayi a bayan nawaɗin saboda ya tashi kafin, na tashi kafin shi. A wannan lokacin sai wannan kukan ya tabbatar da cewa gari ya riga da ya waye. Ina jin kukan zakara da safe ƙwarai kuwa.

A gaskiya wanda yake ƙarfafa mun baya mahaifiyar da ta haife ni ne. Ita ce wadda take ƙarfafa mun baya, domin ban da wadda ta kai ta tun daga rashin-- tun daga ƙuruciyara na izuwa yau, iyaye na kan mahaifina da mahaifiyata su ne waɗanda suke ƙarfafa mun baya. Su ne abin da na fi so na kuma fi ƙaunar su a cikin komai nama gaskiyar magana.

Shagon da na fi zuwa a kowane lokaci gaskiya, shagon abinci ne. Domin gaskiya bana wasa da abinci sosai gaskiya. To gaskiya shagon abinci shine na fi zuwa a ko da yaushe. Domin ko da kasuwanci na ke yi, na fi zuwa shagon abinci saboda shine kusan kullum sai na je. Amma akwai wani shagon da za ka samu ko da ina mu'amala da su bana zuwa. Amma shagon da na fi, na fi zuwa shine shagon inda ake sayar da abinci. Nan ne na fi zuwa ko da cikin kasuwa ne ma. Wurin da ake sayar da kayan masarufi, kayan abinci gaskiya nan ne na fi zuwa. Domin bana wasa da abinci gaskiya.

Gaskiya bana son a ce ina cin abinci a titi, saboda annabi ya hana mu a matsayina na ni musulmi cin abinci a hanya bai da kyau. Ina tafiya ina cin abinci bai da kyau. In ka ga na ci abinci, ta a taken shago ne, idan shagon sayar da abinci haka nan ne ina iya tsayawa na ci abinci. Amma baya ganin gaskiya bana tsayawa na ci abinci a titi saboda bai da kyau ma.

Aito a ƙiƙanin gaskiya, ina yin wanka sau uku a rana. Ina yin wanka da safe, ina yi da rana, ina yi kuma idan zan kwanta nayi bacci. Sau uku nake yi saboda in nayi wankan ina samun natsuwa da jin daɗi a rayuwa. Sau uku ina samun natsuwa da kuma jin daɗi a cikin rayuwata. Rashin yin sa kuma gaskiya yana iya zamun kasala da kuma matsala in rasa ma me nake ji. Amma sau uku nake yi a kullum.

Abin da ya fi mahimmanci a kasuwanci shine abokanan kasuwancinka, wayanda suke sayen kayan da kake saidawa. Domin kulawa da za ka ba su idan ba su samu wannan kulawan ba, to da sannu za ka rasa wannan abokan cinikayyenka. To gaskiya muhimmancin abin da yafi kowane muhimmanci a kasuwanci shine kulawa da abokin kasuwancinka, abokin cinikayyenka. Rashin kulawarka bai samu kulawa daga gare ka ba, to tabbas yana da sannu a hankali za ka iya rasa duk wata dama da kake da shi. Amma daga lokacin da kana baiwa abokan cinikayyenka lokaci, kana ba su kulawa, to tabbas za ka yi nasara a kasuwancinka.